Eh ina kashe wayana ne da misalin karfe takwas zuwa bakwai. Sanda nake kashe waya kuma ina jin daɗin kashe waya wannan lokacin don sau da ina son bukatan hutu sosai fiye da inda ake zata. Waɗanni ya fi mun kashe waya wannan lokacin gaskiya. Ina jin daɗin kashe waya wannan lokacin. Sa'an nan jin daɗi. So ina son lokacin da zan dan ina son lokacin kashe waya daga ƙarfe takwas zuwa ƙarfe bakwai a kam yanzu. Kai, yanzu ka yi magana yaushe kake kashe wayanka? Tiƙiti game da magana. In zan yi bacci ina kashe wayana. Wala' bana kashe waya da abin da ya fara ya danganta da yanayin aiki. Wani sa'a ina tashi da safe zuwa ƙarfe takwas in banyi aiki. Ina da abin da zan ban da abin da zan kashe waya daga ƙarfe takwas, bakwai, tara, goma, sha ɗaya. Wani sa'a ma har na yi bacci na bashi na manta ma na kashe. To ya danganta da yanayin abubuwan aikin da nake yi, shi yake sa yanayin da nake sa nake kashe waya ke nan kullum.

Eh ya danganta. Ni sanda nake wanka ya danganta da yanayin. Yanayi, yanayin sanyi ne, yanayin ruwa ne, yanayin zafi. Kowane yanayi da yanayin da nake yawan ta yin wankana. Amma salon sanda nake wanka dai so huɗu nake wanka. Biyu da safe, biyu da rana, biyu da daddare. Amma kuma in lokaci ne na sanyi sosai, zan yi ɗaya da safe, ɗaya da rana, ɗaya da yamma sai na kwanta sai nayi bacci. Amma in ba haka ba kuma in kuma lokacin zafi ne, zafi ya kai zafi kenan. Amma in dai lokacin sanyi ne kamar yadda nace so uku ne. Lokacin ruwa kuma, lokacin ruwa shine so biyu-biyu. Amma a lokacin sanyi ko, shine so ɗai-ɗai. To haka nake wanka. So wannan lokacin sune lokacin danike wanka.

Eh, lokacin aka ma damara. Lokacin da na kama damara nakan sha, nakan sha maganin mura. Lokacin da na kama damara nakan sha maganin mura. Maganin mura kala kala nike sha amma na farko nakan fara shan ɗaya bayan ɗaya. Wanda na gaya faman shi ne zai iya gaya mun don so ba na shan maganin mura. In na sha maganin mura guda ɗaya sai na jira kamar kwana uku na ga kamar muran, na ji kamar muran bai tafi ba sai na sha wani maganin mura. In kuwa muran ya tafi to ka ga shi kenan maganin ya mun amma farko dai magani nike fara sha. San nan kuma in kiyayi sanan kuma wani lokaci yayi lokaci yayi sai dai kuma in ƙara. In naga muran bai warke ba, in naga miyan, in naga, in naga, in naga maganin na farko na sha bai yi ba zan ƙara shan wani. Amma farko dai nakan kiyaye abin sanyi tukuna da shiga sanyi kama in fara shan maganin. Bayan kwana uku na sha wannan maganin tunda maganin muran suna da yawa, tudu wanda na sha sai na ɗan jira sai bayan kwana uku naga in bai mun aiki ba sai na sha wannan. Bayan kwana uku in wancan ma bai yi ba sai in ƙara shan wannan. Amma idan ba haka da zarar wannan na sha yayi to shi kenan. Farko bai abin da nike yi ina shan maganin mura nike yi. Sai maganin mura nike sha kuma in kiyaye shiga cikin sanyi kuma da harka da abin sanyi. To abin da nike yi kenan in lokacin mura in ya kama ni, kiyaye sanyi kuma in sha maganin mura. To abin da nike yi kenan don maganta, don maganta mura. Shan maganin mura kuma da kiyaye cikin shiga cikin sanyi.